Eh ina shan madara sosai. Ina shan madara, ina ƙaunar madara. Dan yanzu ma haka ɗakin na ina da ita kuma ina sayan ta duk sati, sati nakan sayo zare guda. Ina sha, ina amfani da ita. Sunanta Milky Milk. Milky Cream kuma ana ce mata Milky Cream. Sannan kuma wasu na ce mata Milky Milk. So ina shan ta sosai, ina jin daɗin ta kuma ina amfani da ita ta wajen haɗa tea in sha. Ma'ana sha yake nan. Sannan kuma ina amfani da ita wajen kankana. Idan na siyo kankana nakan yayyanka ta. Idan na yayyanka ta sai in kawo madara in zuba in sha. Sannan ina amfani da ita in ƙara ma kunun aya in haɗa da burodi in sha. So gaskiya ina shan madara sosai da sosai. Don ma in ta ƙare nakan ji ba daɗi sai in yi sauri in sayo.

Eh nakan ɗauki shara idan ta taru. A dustbin sai in ɗauki dustbin ɗin in je tafki kusa da gidanmu akwai wajen zuba shara tafki kenan sai in je in juya a can gurara. To haka nake zubar da shara. Sannan kuma idan na je a can guraren ɗin cikin tafkin nake zubawa. Dan akwai masu zuba ta a gefe, ka rinƙa zubowa tana tara hanya. Wani lokacin ma ta rinƙa shiga kwata ta blocking ɗin kwata. To ni gaskiya a cikin tafki nake zuwa in zuba. Kuma idan na je nakan bi a hankali saboda rami idan kai ta in zame in faɗa. Soamman tafkin nake kai shara. Kuma bani yadda a zuba in zuba ta ƙofar gida. Dan akwaima waɗanda suka fara zubawa haka cikin unguwa muka hana. Tosai mutum ya ɗanyi tafiya kaɗan ba da yawa ba sai ya je ladan tafkin sai mu je mu zubda ta a can guraran. To wannan nake zub da sha haka nake zubar da shara.

To gaskiya dai a wasannin da na fi so, wanda na fi kauna in ga ana yi, shine wasa irin na wrestling. Shi kaɗai na so na sani ina kallo. Sai kuma wasa irin na kamar misali wanda za a ce a cikin fim ne ana ɗan gudu haka. So aman dai normal wasa wasa haka wrestling na fi kallo. Dan ba na kallon ƙwallo. So amma ina kallon wrestling. Sometimes kuma in na samu lokaci muna sanar da yara muna kallon cartoon haka a cikin TV. Sannan ban da wannan wasan da na fi so, kamar wasan kwaikwayo. Ina kallon fim na Indiya wato kamar yadda misali a Indiya fassarar Hausa Hausa fim na Kannywood. So ina kallon waɗannan su ma suna daga cikin wasanni. To imma zan fadi wane wasa na fi so a kai tsaye ma wanda na tuno yanzu shine fim. Ina son fim sosai da sosai. Ina jin daɗin kallon fim saboda yana ɗebe min kewa kuma ina jin daɗi a lokacin da nake kallo sosai da sosai.

Ɗaki, ina son ɗaki wanda yake gyararre haka mai tsaba wanda an mashi tile hamma jikin bango anɗanyi mashi ko da sketching ne na tile dan kaɗan haka. Ma'ana ɗan ƙaramin tile ɗin da bai wuce inci biyu ko uku ba jikin bango. A'a inci uku haka zuwa huɗu jikin bango sorry. To sannan kuma yazamana duka ɗakin tile ne in so samu ne an shimfiɗa mashi capet sannan yana da faɗi kuma sannan ina son ɗaki ciki da falo can ciki kuma ace akwai toilet. Dan ba na son ɗaki ƙasance idan zan yi amfani da toilet sai na fito daga cikin ɗakin na shiga toilet. So ina son ɗaki mai toilet sannan ina son ɗaki mai cross ventilation mai tagogi guda biyu nan akwai nan akwai. So idan ina buƙatan haske da iska zan buɗe. Idan kuma bana buƙata zan ja labule. So ina son ɗaki mai haka kuma sannan ina sha'awar ɗaki mai aluminum windows wanda ko da sanyi ake zan, zan ja taga in rufe hankali na kwance. To gaskiya ina son ɗaki wanda kuma saman ɗakin ya kasance akwai wannan an mashi ceiling musamman ma ceiling irin na zamani wanda ake kira da suspended. So ina so in ga ɗaki an mashi ceiling ko kuma an mashi POP. Sannan akwai electrical appliances ciki irin su fanka, wannan wiring na ƙwai da zai sauran da socket socket wanda ko ina yawanci cikin ɗakin at least yace wuri guda huɗu haka zuwa biyar akwai socket wanda mutum zai iya amfani da su ya caji sannan kuma gaha adaptu. So a takaice da gaskiya ina son ɗaki mai kyau, mai toilet mai kuma cross ventilation da taga enough.

So ina nakan daidaita aiki da lissafi to kuma natsuwa da la'akari da, ah, halin da ake ciki. So, am, kaman yanzu dai haka ina zuwa aiki haka da mutane. Na plumbing work da nike yi. So idan na tashi tafiya nakan tafi da wasu yara haka, matasa, muje aikin. So amman abin da na lura dashi na fuskanta, basu, basu, ah, mai da hankali akan aikin. So zaka rinka ma tambaya mutum kana yawan zuwa dashi aiki? Bani five miƙomin elbow size kaza sai yaje ɗauko wadda ba, ya ɗauko elbow amma ba size ɗin da kake so ba. Ko kuma zai baka five ya miƙo ma shi ba yadda ya dace baka ba. Haka, haka dai ku kasa mutum yayi maka diggin ya ɗauko abun ba daidai ba. Ina neman sulufi yaje yayi wani rami, wani ya ɗaga, wani yayi, yayi sadda, yayi shi tudu da gangare. So, am, nakan masa bayani, ina masu explanation cewa, "Eh, kaza ga yadda ake yinshi, kaza ga yadda ake yinshi." Sannan idan ina, ina aikin nakan tambayi mutum, "Yanzu wannan menene nayi? Yanzu nayi kaza sai menene gaba? Yanzu in, ina so inyi kaza mene ya kamata in sa?" Sai in ga mutum idan yana fahimtata. Akwai abin da muke cema squat wato matsugunni, ah, abin yin bayan gida wanda ake tsugunnawa ba zama ake ba. Wanda shi tsugunnawa ake squatting and track kenan. Idan na hadashi na kan tambaye su, kai! Wannan ja baya ka gani mutum sai kuma ba ince mashi, "Abin fa bai da matsala sai ince ya, wannan abin nake ganin kaman ya kwanta." Yayi kuwa sai mutum yace min in yayi mutum zai ce, "In baiba sai yace baiba." To nan zan iya gane mutum in yace yayi, ko da ni nace baiba zai ce mani yayi. To ma'ana ya lura idan shi lafiya lau ya duba shi yanatsu ya gaya yi. In ko mutum daman ba tare dani yake ba hankalinshi ya wani wuri. Yadda nace baiba ɗin shima in yayi abinnan sai yace baiba. To sannan sai in tambayi mutum ina yake ganin abin ya karkace, ya kwanta dama ko hagu sama ko ƙasa? To sai mutum ya kama kame. So nakan daidaita aikin da irin haka idan aka fahimta. Sannan idan naga aikin zai zama delayin haka, in nikan tare da yaro koda yaushe ina aiki yana kallo na ina sawa ya ɗauko min abubuwa. So lokacin idan naga aikin zai nemi ya zama shiririta, sai ni, umm, ce mutum ya shirya wancan abun. Kaza wanda nasan in yayi shi ba matsala. Ni kuma sai in tai inyi wani abu to sai mu gama da wuri. So most especially, eh, ma irin wannan na mafi yinshi akan wayanda muka je aiki dashi wanda ya iya, wanda ya iya to munfi raba aiki ya tai yayi wancan in tai inyi wannan domin a samu a daidaita lokacin kada yaƙa, ya, lokacin ya ƙare dare yayi ba a gama aikin ba. So nakan daidaita aiki da haka sannan wurin sallama nakan samu abin kirki in basu domin gobe mutum yaji daɗin biyo ni. Shi kuma aikin nakan bi in ga anyi abin kirki ina tsarewa ina dubawa kuma dani ake aikin har dai a cimma gaci ga aikin. So nakan daidaita aiki ta wannan siga insha Allahu. Abokan aiki in gwada musu yadda zasuyi sannan nima inyi aiki mai kyau. Sannan kuma a sallame su, ayi sallama mai kyau kuma ya zaman wanda aka yima aikin an mashi aiki mai kyau.

A gaskiya a tufafi ina son ash color. Musamman shadda ina son ash color sosai. Sannan ina son kofi brown. Ina son abu color kofi brown. Sannan ina son sitira blue. So a cikin sitirori na fi son waɗannan color Ash, kofi brown sai blue. Ina son wannan kalolin sosai da sosai. To bayan su kuma ina son haka black color wato baƙi kenan. Sannan ina son mai kaman rawaya haka da dai sauransu. Amman dai wancan ukun da na faɗi su na fi so gaskiya.

To wankin kaya, gaskiya na fi yin wankin kaya na, ah wukiyan kenan wato hutun ƙarshen mako da ake yi ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. To na fi yin wanki a Asabar ko Lahadi. Na fi, most especially ma, na ma fi a ranan, a Asabar. In nayi ran Asabar, to ranar Lahadi sai inyi guga. To wannan ranakun su na fi yin wanki. So ammann, idan ya zamana cewa ina busy, aiki ya min yawa, so nakan samu lokacin da ba ni da busy, ko da ba ranar Asabar da Lahadi ba ne, sai in yi wanki na. So amman dai in dai ba busy nake ba, to ranar Asabar nake yin wanki, ran Lahadi in yi guga, Yauwa.

So a wurin aikin mu, ah idan ina zuwa wurin aikin gwamnati sannan kuma ina zuwa aiki haka sidework ah na cikin gari haka wurare wurare haka. So idan ina a gurin aiki a can wurin aikin gwamnati kenan, a gurin aikin mu akwai kitchen inda ake zuwa ana saida abinci kala kala wanda mutum yake so. Amman yana da ɗan tsada haka. Sannan a waje idan ka fito daga asibiti wajen akwai ƴar kasuwa haka ana saida irin abinci haka na ordinary haka abinci gashi nan dai kala kala. Awara, kifi, nama, doya da ƙwai, ah ɗan wake, shafa da miya da nama da ƙwai, ga abubuwa dai hakati da biredi, digga sunan ana sassai dawa. Daga dankali, ga kwaɗo, ta ga alala. To nakan je wannan gurin in saya abinda nake so. Musamman ma na fi sayan ɗan wake yauwa. Wani lokacin kuma idan ina da kuɗi sosai ina yin volunteer in je can kitchen to sai in sa zu bamun abinci ko fried rice haka da miya da ɗan nama haka da lemuna ko kuma dai faten doya ko wani abu makamancin haka. So nakan je in saya a kitchen. So idan kuma muna gurin aiki a cikin gari ba asibiti ba ma'ana so nakan je in nemo wurin da ake saida abinci sai in sawo mana ni da abokan aiki. Wani lokacin koshin kafada wake haka da mai da yaji. Wani lokacin kuma nakan sayo kaman biredi haka da lemu ko biredi da kunun aya ko dai abinda ya samu saboda wurare ne daban daban muke zuwa. So irin, irin abubuwan da nake so wake nan. So idan na sayo sai in zo inda muke aikin sai mu zauna mu ci amma idan ina gurin aiki nakan zanna kitchen in ci. Idan kuma ba kitchen na saya ba waje na fito ƴar kasuwar da nake fito wannan to ƴar kasuwar nake zama in ci. Wani lokacin kuma daga nan gida idan zani gurin aiki nakan sayi waina ko alkubus kodai wani nau'in abinci haka ko biredi da kunun aya sai in tafi da su a can sai in ci a gurin aikin a can ofis. Wani lokacin kuma in naga mutane sun taru, irin mutum inmutanen basu da yawa nakan ci a ofis sai in ba su in sun ci to in kuma sun ci sun ƙoshito. In kuma an taru da yawa nakan fito waje daga ofis sai in samu wurin inda ba kuwa in zauna in ci saboda cin abinci cikin mutane da taro da yawa. Ko da ka yi bismillah ka ce mutum su zo su ci, wani yana sozai hana dan kunya ya ce ya ƙushto. Inna taican waje ma mutanen suna da yawa mutum bai gani ba ballanta na kuma in ceya ciki, kilaji kunya yace a. So ban son ɗauka alhakin mutane na fi ci a waje idan akwai mutane da yawa. In kuma babu mutane da yawa sai in zanna ofis in ci. To waɗannan su ne wuraren da nake cin abinci. Sannan idan ina gida nakan, nakan ci abincin gida a kawo mani in zanna cikin ɗaki in ci abinci na ko idan na sayo abinda nake so in shiga ɗaki in ci.

A ina farkawa bacci a da asuba ne, wajen biyar haka da kwata haka ko zuwa minti ashirin, saboda lokacin nake farkawa bacci, idan naje masallaci na dawo nayi lazimi so ina komawa bacci. To gaskiya bani tashi sai wajen takwas, da rabi ko tara sannan nake tashi yauwa. Sai dai in ina wani abu kaman uziri ko wani abu haka to sai in tashi sai in yi amman in dai lafiya, lafiya lau kwanciya nake sai wannan lokacin nake tashi. To ko yanzu wannan record ɗin da muke yi recording ɗin nan da nake yi saboda ina so in yi shi ne a tsanake kuma kafin in fita in shiga cikin hayaniyar mutane nake yin shi da safe amma baccin haka da kamar yanzu ma bacci nake yi.

Eh ina sanya hula amma ba kowane lokaci ba. Naka sanya ta kamar ranan kamar yau haka ranan Juma'a idan za ni masallaci, naka sanya ma idan za ni je wani taro haka na ɗaurin aure ko jana'iza ko kuma wani rai zan je haka na samu manyan kaya zan je wajen budurwata, so nakan sa hula. Ko kuma idan ana sanyi haka ina kan sanya hula. Amma normal, normal haka nan dai in ba manyan kaya na sa ba banci ka sa hula ba. So amma wani time ɗin nakan ɗan samu ɗau hula ƙarama me matsakai haka wadda ba me nauyi ba sai in sanya. Ina sanya hula amma da lokacin da nake sanya ta ba wai koda yaushe nakan sanya hula ba. In kuwa cikin sanyi ne wannan nakan sanya hula sosai ma amma da safe haka kamar daga sadda gari ya waye wajen bakwai ina fito duk da dai a zan fita, zan fita sallar asuba da safe a da asuba. So haka da safe kaman wajen takwas ko tara ina gama bacci kenan nakan sanya hula in fito. So a wurin azahar ne nakan ciro hula. Sai can kuma a da magriba dare ya fara sannan in sanya hula. To ina sanya hula amma idan baƙata sa wata kama.

Toh, nakan iya amma shi ma ba wai ko da wani lokaci ba, sai in ina cikin walwala, da nishaɗi da kwanciya hankali sannan nake busawa. To ina busa tsaki amma wani lokaci.

Am, na kan ajiye makullai na, aaa, wato cikin ɗakina. A cikin ɗakina akwai wata ƙusa da na kafe, so ina zuwa in yi hangin in sha a can. Wani lokacin kuma akwai benci nakan ɗora a bisa benci ko jarka haka nakan ɗora a bisa jarka ta ruwa. Wani lokacin kuma nakan ɗora a wata kujera. So nakan dai ajiye makulli mabambantan gurare. Amma inda na fi ajiye makulli shine a jikin ƙusan nan sai in rataye shi ko bisa bencin nan a nan na fi ajiyewa. Wani lokacin ma na kan ɗora shi a bisa taga. So amma ban cika son ajiye shi a bisa tagawa manta wa nikeyi na ɗora wa. Saboda masu wucewa dadai ba turo hannu za ayiba a ɗauka. Ban cika son ajiye shi kan tagaba. So na fi ajiyewa bisa ƙusa ko bisa benci. Waɗannan mahaɗin guda biyu a nanne na fi saurin, aaa, yawan ajiye makulli. To in ba nan ba duk inda na ajiye temporarily ne ban cika ajiyewa ba. Amma waɗannan wuraren nanne na fi ɗora makullai in ajiye su. So duk kuma na kulle ɗakina na hau mashin ina tafi gurin aiki. So makullin ɗakina ban sashi a aljihu in tayawo da shi ya kan takura mani saboda ina ma iya zuwa mistakenly in cire riga ya faɗi ban sani ba ko wani abu makamancin haka. So na kan sashi cikin boot ɗin mashin dina in ajiye. Shi kuma makullin mashin dina yana jikina. So duk inda na je ba zan iya barin makullin mashin dina ba saboda abin da ya sanya yana tare da ni cikin aljihu, yana tare da ni cikin aljihuna. Idan zan tafi da mashin dina, dole sai na sa makullina buɗe. Shi ko na ɗakina idan zan sashi aljihu na ina iya zuwa in manta shi tun da ai bazan buɗe ɗakin ba sai na dawo gida. Shi ko mashinnan inda na je dole in nemi makullin ko da na yarda shi sai na neme shi a nan gurin saboda da shi ne zan ha-- yi amfani in buɗe mashin na in dawo da shi. Shiyasa naje sai makullin ɗakina a cikin boot ɗin mashin dina yauwa abin da nake yike nan domin kada in yada shi. Idan na fita da mashinke nan, so idan na dawo gida sai in cire makullin ɗaki, aaaa, makullin ɗakina daga cikin boot ɗin sai in zo in buɗe ɗakina. To idan na shigo ɗaki nakan yi hangin in shi jikin ƙusa ko bisa benci sai in ajiye shi abin da nake yike nan.

Tsurena a wurin aiki na gwamnati nakan je inci a ko in sawo cake da lemu insha, in ci in sha ko kuma in sami fried rice a inci da lemu haka. So, idan kuma ina a wurin aiki na waje kenan so, nakan sawo nau'in abincin, abincin da ya samu kamar shinkafa da wake ko doya da ƙwai ko fura ko kuma dai abin da ya samu a wajen. Inda na je tun da ba unguwar mu bane ba, wuri ne muka je muka tarda sai mu sayi abin da ya samu. So muna zuwa wurin mabambantan gurare ayyika. So idan haka a kowane wuri da irin abunda zaka gani duk da dai yawanci irin abincin ɗaya ne amma wani wurin kakan samu abunda babu irinshi a can guraren. So abin da ya samu shi nake saye amma indai akwai abubuwa da yawa to nafison shinkafa da wake ko in sayi doya ko fatan doya haka ko in sayi waina. So su duk irin waɗannan abubuwan su na waɗannan nau'ikan abincin su nafi saye indai akwai abinci available a wurin. Kuma ina yawan sayan fara itama. So aman idan yazamana aikin namu mai sauƙin aiki ne ba wanda za'a samu a jikata ba sosai saboda ita hura baa cika san mutum yana aikin ƙarfi ba sosai wanda za'a jiƙata ya shata ta kashe mahi jiki yama ringa jin bacci. So na mafi so abinci in kuma aikin ba na kaganiya bane ba sosai ina haɓa fura idan na ginu sai in sa a dama mai adadu da yagwat da sikari sayi insha.

Am wa to matashi, abun tada kai a wajen kwanciya idan za'ayi bacci ko in za'a huta, nakan yi amfani da guda biyu, Ehh, da guda biyu nake aiki, ɗaya yana wajen kai na, ɗaya kuma yana wajen ƙafafuwa na. Saboda ina da problem, ina da matsala ta knee joint haka. Na samu accident, na samu fractures haka. So knee joints dina yana da matsala haka So in zan kwanta idan ya zama na ƙafan da na ji ciwon tana sama to sai na sa pillow, nakan ji daɗi. Wato matashin kai kenan, sai na ɗora shi tsakanin wannan gwiwa da wannan gwiwa, in sa tsakiya, sai in kwanta, to nakan ji daɗi. Can kuma ga pillow bisa kaina, sai in ji wani irin daɗi da ni'ima in yi bacci na, So amma idan ya zama na pillow ɗaya ne to ƙafa ta ba na jin daɗi. Dan wani lokacin ma sai dai in yi amfani da, idan misali pillow ya, na halba shi can yana gefe na ban ganshi ba, ina so in jawo shi, kuma ga shi ina jin bacci to nakan jawo ah bargon da ke kusa dani in lillinkashi tunda babba ne, sai in ɗora, sai in sa ƙafa ta, sai in ɗaga haka, to sai in ji daɗin yin baccin, sai in ji ƙafata ta ɗan ɗaga to gaskiya dai normally dai da pillow biyu nake amfani. Kuma masu ɗan girma haka, eh da pillow biyu nake amfani a wajen bacci.

To, ni gaskiya a na fi amfani ma da aljihu na in sa kuɗi. Amma kuma ina da wallet ɗin da yanzu ma ba cika amfani da ita na ba. To gaskiya a wallet na fi amfani da wato can jar wannan jar kala, eh na fi amfani da ja.

To gaskiya, ai da fensir da alƙalami kowanne da wurin amfanin shi. Kowanne da inda ake amfani da shi. So yanzu ma gaskiya sai in ma yi amfani da alƙalami ban yi amfani da fensir ba. Dalili kuwa shi alƙalami da tawada ake rubutu bisa allo. Shi kuma fensir ana amfani da shi a wajen zane. Yauwa idan mutum architect ne ko wani engineer ne mai zane-zane yakan yi amfani da shi. To ni na riga na yi makaranta na gama yanzu. Duk da dai akwai wajen da nake so zan je in yi digiri, na yi NCE na gama. So yanzu dai haka dai bani da ba wani karatu nake zuwa ba makaranta yanzu haka dai kuma ba zane nake ba. To na fi amfani da alƙalami a kan fensir. So alƙalami nakan yi rubutu, nakan ma yara rubutu na makaranta kuma nakan yi rubutun sha a sha a gida. So nakan yi amfani da alƙalami sosai fiye da fensir. Duba da ni ba ɗan makaranta bane ba zane kuma nake yi ba. Amma rubutu na zanyi a takarda ko estimate idan na je aiki toh da biro nake amfani bana aiki da alƙalami. So don haka zan iya cewa idan kuna nufin wani abu nafi so, zan iya cewa na fi son alƙalami. Duk da kasancewar da alƙalami da fensir kowanne da wurin anfani da shi. Akwai wurin da alƙalami da shi za ka yi amfani fensir baya yi. Akwai kuma duk inda duk inda ka yi sa alƙalami wurin, wurin aikin fensir ne. To kowane abu da inda ake aiki da shi. So amman de yanzu wanda na fi so, indai wurin abun da nafi amfani da shi ne na yau da kullum. So alƙalami shi ne abun da na fi yawan amfani da shi saboda ina rubutun sha a gida sannan kuma ina ma yara rubutu 'yan ƙannena da kuma 'ya'yana biyu haka idan sun zo nakan yi masu rubutu a allo. So gaskiya na fi amfani da, na fi son alƙalami duk da shi na fi yawan amfani da shi a halin yanzu. Amman lokacin da ina ɗalibi, ƙaramin ɗalibi na fi amfani da fensir. So amande a hali yanzu na fi amfani da alƙalami.

Ina jin tsoron kwari kuma sannan ina ƙyamansu. Kamar a ɗaki haka idan ka ajiye abinci. Akwai wasu ƙwararrakai ƙanana masu hawa sama, wanda ana ce musu ƴan matan Kaduna a nan Katsina to bana son su. Sannan ƙwaro kana iya kana bacci ya hau ka ko kana zaune ko ya fada maka a cikin abinci. To gaskiya ina jin tsoron ƙwaro musamman ma kyankyaso saboda ƙazami ne yana shiga kewaye, shiga kwata, ya shiga abubuwa dai na ƙazanta haka kuma ya shigo ɗaki. So ina ƙyamashi, ina tsoron shi ma in ya hau bisa fatarka sai-sai na ma iya ya sakan ma wata cuta ko ya ci ma ciwo. Haka akwai, aa gizo-gizo shi ma bana son shi saboda shi in ma ya hau mutum ƙuraje yake yi. Shi ma bana son irin wannan, ina jin tsoron shi. Haka dai irin dai kwari masu kuka a cikin ɗaki kamar gyare, shi ma haka ba bana son shi wallahi. Ina jin tsoron shi saboda yakan yi rinƙa ya ringa kuka, ya hana mutum, a' ya hana mutum bacci. Shi kuma kyankyaso ya dinga motsi haka kamar ji kamar wani abu haka. To shi ma da gaskiya ba zan shi nake ba ina ma jin tsoron shi saboda wa'a abin, dukansu abin tsoro ne in suka hau ka suna da cuta, su sauro shi kuma yana hana ka bacci. Ya ta wannan kukan zuuu, yana hana ka bacci sannan ya ringa cizon mutum. To gaskiya bana son su ina tsoron su saboda sauro ma ina tsoron shi dan ba abin tsoro bane amma tsoron shi na ya hana ni bacci na ko ya ringa cizo na. To ba na son ƙwarin nan kwata-kwata. Suna disturbing mutum idan yana bacci gaskiya. Ina tsoron su sosai. Bana son waɗannan ƙwarar kuma in suka shiga abinci, indai kyankyaso ma ya fada abinci ni haƙuri nake yi shi, bana cin shi. To abincin da za ka ci abu ya fada, dole ka ji tsoron abin saboda kada yasa ya haramta maka wannan abincin da za ka ci.

Eh ina riƙe lema a lokacin ruwa, musamman lokacin damuna don ba ma sai ruwa saukoba ko hadari na gani kuma fita ta kama ni zan tayi wani wuri to na kan dauki lema in riƙe in tafi da ita. So idan hadarin ya taso sai in buɗe ta, ruwan ke nan sai in yi amfani da ita, in tatafiya a cikinta. Allah ya mun isowa gida. So ina amfani da lema sosai musamman lokacin, lokacin a damuna, lokacin da ake ruwa.

Eh ina yin bacci da rana, idan ina da time haka, idan ban komai bana cikin busy nakan zo in kwanta in huta maraina. Saboda se mutum yana da lokaci da natsuwa da kwanciyar hankali sannan ma yake samun daman yin baccin rana. Amma idan mutum ya farka da safe ya tafi aiki wani ranka wancan na jiran ka wancan na neman ka so ko da kana son kayi bacci babu shi. Amma idan ya zama na cewar na samu lokaci enough sosai mai yawa, so na kan zanna inyi baccin rana domin yana sa man natsuwa da nishaɗi da kwanciyar hankali. Sannan kuma in dare yayi zan samu lokacin da zan yi wasu abubuwan ba tare da na yi bacci da wuri ba. Saboda in kayi bacci rana yana baka damar kayi wasu uzurarka da daddare wanda in da ba kayi bacci rana ba, da da wuri bacci zai ɗauke ka. Toko baccin rana yana taimakawa sosai, yana warkar da mutum daga gajiya da ciwon kai da sauran abubuwa. To idan na samu kacci nakan yi baccin rana, yauwa sai in na samu lokacin nake yin shi. Amman idan ban samu lokaci ba nakan yi haƙuri da shi. Amman idan na samu lokaci to nakan zauna in kwanta in huta ma raina gaskiya kam.

Idan na je wajen mutum ina jiranshi a layin gidansu cikin unguwa, nakan samu wuri in tsaya ko kuma in zauna, in natsu in ɗauko wayata ina lallatsawa da sauransu. So bana zuwa in sami ƙofar gidan mutane, ko wani babban gida ko wani wuri haka ba'a san ni ba, In ce in tsaya, wurin wanda na zo nan nakan je kusa da wurin in tsaya. Ko kuma wuri wanda in ka tsaya ba zargi tare da kai, ah, to a irin waƴannan wuraren nake tsa-- amma ba ko ina ma nake zuwa in tsaya ba.

Rana mafi kyau a mako ai ita ce rana irin ta yau Juma'a. Eh, Juma'atu babbar rana kenanrana mai albarka. Ai ranar Juma'a ita ce rana mai kyau mai albarka a mako. To bayan Juma'a kuma akwai Litinin, ranar haihuwar shugaban mu, feyayan halitta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ita ma rana ce mai girma. So amma dai ranar Juma'a ita ce, ita ma babbar rana ce. Ranar da ake zuwa ana ba, Allah Subhanahu wa Ta'ala bauta ana yin sallah. To a dai rana ku bawa rana kamar ranar Juma'a. Eh Juma'a ce Juma'a da muna ma kiranta da Juma'a tufaffar rana. Eh ranar ne ake wanka, a sa kaya masu kyau, a shafa turare, a je masallaci, a yi sallah, a bauta ma Ubangiji. To muna martaba Juma'a kuma ranar ne ake zuwa a yi ziyara asibiti a ga marasa lafiya, a je makabarta, a mamata addu'a. Sannan kuma a je a yi zumunci, a gai da 'yan uwa da abokanan arziki. To amma duka hakan tana faruwa ne idan mutum fa ba ya da busy, bai je inda za ya. Yana da lokaci sosai sai ya je ya sada zumunci ga 'yan uwa da abokanan arziki. Saboda mu a musulunci ziyartar mamata, zuwa ganin marasa lafiya, ziyartar 'yan uwa, a gaisa yana da lada sosai. Yana da lada a wurin Ubangiji Allah zai baka lada. Kuma idan kana da zumunci Allah ya sa ka yi tsawon rai. Sannan kuma za ka rayu cikin mutunci da arziki da wadata. To dan haka ziyara da 'yan uwa da wannan suna da dadi a kowace rana suna da kyau amma ranar Juma'a sun fi kyau kuma mutum ma ya ma fi samun alheri a wurin Ubangiji. To don haka kartu mu wa mu musulmi, ba mu da rana babba wadda take da kyau a wurin mu kamar ranar Juma'a. Don kamammunan makatsinan mutane 'yan kasuwa ma. Akwai waɗanda ranar Juma'a daga sanda aka tafi sallar Juma'a to sun rufe kasuwa. Bayan masallaci ba su zuwa, ba su kasuwa. Wasu ma ranar baki daya ba su aiki. Wasu kuma masu yin sukan tashi da wuri. To wasu ranar Juma'a rana ce mai kyau. So anan ko da mutum kanikanci yake yi kowane aiki haka na ɓata jiki. To ranar Juma'a yakan gyara jikin shi. Wani za ka ganshi tun daga, tun daga Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, duk duk kaya kaca kaca gashi nan dai kullum cikin yanayin aiki. So amma idan aka ce Juma'a sai za a ga mutum tsabtsabi ya gyara jiki, ya yi wanka, ya shafa mai, ya sa turare, ya fito gwanin kyau gwanin sha'awa. Wani ma in ba ka saba ganin shi ba a haka in ka ganshi ran Juma'an nan kai ka ce ango ne aure aka ɗaura mashi. To ranar Juma'a ita ce babbar rana. Muna kiranta da Juma'a babbar rana, rana mai albarka.

To, abin mafi muhimmanci a kasuwanci shine, a'a na farko dai ka kawo abin da jama'a suke bukata, wanda a jama'a, area da kake wannan kasuwa, ko in ce yanki ko lardin da kake wannan kasuwa suna bukata wannan abin suna son shi. Na daya kenan. Na biyu kuma ka sauke farashi, ka yi sauƙin da kuɗa na naira biyar ne, to ka yi shi yadda jama'a wasu kamar naira biyar na za su iya tafiyar su zuwa wurin ka su saya. Sannan na biyu karinka kawo abu qualitative abu, wanda ya zama na mai kyau ne kuma sabon yi kuma yana da daɗi yana da amfani mai kyau. Ku da irin kayan nau'in abinci ne, kayan awo, to ka kawo abun da jama'a za su iya ba idan wake ne a ce manya ne mai idanuwa manya manya ne. Indan flawace ace ka kawo ta kamfani mai kyau kuma sannan idan abu na kamfani ne ka kan kawa babban shi da karamin shi kala kala yadda wurin siyan jam'a masu karfin siyan babban su siya, masu karfin siyan karaman su siya amma kamar nau'in kayan awo, so ka kawo abu mai kyau. Wannan dama da masu kuɗi da talaka dak dai irin wannan su abu ɗaya ne ba na kamfani bane packaging ne wanda za a ce daban daban aaaa abu ɗaya ne. In mutum masara ya zo saye in mai kyau ce mai kyau ce in bata da kyau bata da kyau duk kuɗin sa daya. So mutum yarinka kawo abu mai kyau, wake mai kyau, masara mai kyau, ee gero mai kyau, so zai samu kasuwa. Sannan kuma ya rinka riƙe gaskiya da riƙon amana da kuma kyautata wa customer da sakan masa fuska da magana mai daɗi. Sannan idan customer ka yana siyayya wurin ka, karinka kyautata mashi. Sannan idan ma ya zama na misali ya zo, ai har siyasa ana yi, ka ɗauka ka bashi ba siyaba ka kuɗin ba, kana bashi to zai fi do kuɗin sai ba ka ko ATM ka fidda ko kuma ya ci maka ya bar wayar shi gida. To in ka san shi ka san gidan shi kuma ka san bai da wasa kana iya cewa a'a ba matsala Alhaji a aiko aka kawo. Amma ba kowa ake ma irin wannan ba sai waɗanda ba su cin ba su riƙe ba shi ko ba su hana kuɗi. Don wani yana siyayya wurin ka in ya manto kuɗin ko ya manto wayar shi da zai tura ma ko ATM ɗin shi, ka hana shi gobe bai zama dole ya dawo wurin ka ba zai ga ba amana kenan. Ba muda zance kai da shi to amma hakan ba ko waɗannan mutum ake ma wa ba. Toh abin da yake da mahimmanci a kasuwa ah kyauta ta ma customer ka kuma samu yaro mai wayyo, mai hankali, mai amana wanda zai riƙe maka amana saboda in kasuwar ta ka ta girma sai da ɗan taimako. To in ka da mai taimaka maka so in sha Allahu abun naka zai rinƙa tafiya daidai. Amma in ka kawo ɗan kasu abokin kasuwa yaron ka a shago bai da kirki bai kula bai yaudara customer sai ya ƙoran maka mutane ko kuma ya rinka diban kudin yana ah wobantar maka da dukiya yana cinye wa ba tare da ka sani ba sai dai kaga shagon ka ko kasuwanka yana rame wa yau da gobe. So a kawo yaro mai amana a kuma iya hurɗa da jama'a. Sannan ake dinka kawo kaya abubuwan da jama'a wurin suke bukata, wanda za su ringa yawan tambaya ko in ce wanda suke yawan amfani da shi musamman kayakin da ake amfani da su yau da kullum. Toh ake dinga kawo su sannan ana kyautatawa mutane ana kuma yi masu magana mai daɗi. To in sha Allahu mutum yana haka kasuwar shi za ta rinƙa ƙara girma tana ƙara fadadda. Kuma sannan baccin abin da mutum ya kawo zai kalla yaka miye mutane kuma suke bukata baya ga irin wannan abu. So abin da mutane suke bukata sai ringa kawo shi ko da kauda baya saida shi sai ringa kawo shi da kuma kyautatawa da magana mai daɗi. Harda irin er kyauta haka idan ya mutum customer yazo da wani dan yaro haka, ko er yarinya haka a dan kawo dan sweet a basu. Sannan a dinga yi wa mutum sauƙi. Idan aka saida wa mutum kaya musamman in an ci riba da yawa so idan wasu ƴan canji suka kawo allissafa kuɗin nan sun kama dubu biyar da ɗari shida da saba'in da biyar to ana iya cewa ya bada ɗari shida da hamsin ko ɗari shidan ma ba sai ya bada wannan ƴan canjin dake sama ba. Mutane suna jan daɗi a masu ragi ko rana naira biyu ne ko uku ko naira biyar. Toh in kai haka jam'a zasu ji dadi, kuma zasu dinga ji dadin dawo wa wurin ka koh kuma yaro ne ka bashi dan sweet kwaita toh koda kau uban bayyininar dawowa yara su ringa matsamai a je shagon wane a je shagon wane su kuma iyaye Allah yayi su da san abin da ƴaƴansu ke so to zai so abin da ɗan shi ke so sai ya biyo su sai a zo shagonka a yi wannan siyayya. Don haka kyautata ma customer na sa a zo ayi siyayya wurin ka sosai ma.

Eh, dai ba kodayaushe nake amfani da ita ba amma in ta samu nakan ba maƙwabta su yi amfani domin su ba dabbobinsu su yi amfani da ita. Dan ba zaman ta ba. Ko a daminadata a gidana da sansa ɗina nake ginawa, so na kwaso ta, na nome ta sosai, na ciro na ba maƙwabta sun ba dabbobinsu. So ni ba wani amfani da ita amma ina ba maƙwabta su yi amfani da dabbobinsu. Soamman wurin basun sukanyi farin ciki da nishaɗi da jin daɗi kuma alaƙa mai kyau takan ƙara shiga tsakani na da su saboda na ɗauko abu na ba su na ce su ba dabbobinsu to sukan ji daɗi. Wannan yana ƙara gyara zamantakewar mu da jin daɗin rayuwa da juna. Dan haka har ma suna aiken yara su je daji haka, siyomosu su yi zama na gashi ni a gida. Na ɗauko kawai na miƙo masu na cega ta, dan haka sun ji daɗi sosai mana.

Sosai ma, ina ɗaura ƙulli ma, saboda ni abun da ya sa ma'aikaci ne, plumber ne, ina aikin ruwa ne, So, a ƙulli ma nakan ƙara ɗaura ƙulli. Idan muka sa suma a rijiya, so ana sa mata pipes sai a sa a mata igiya a ɗaure ta, saboda nauyin ya kasance yana bisa igiyan ba bisa pipe ɗin ba kada ya je ya karye. So idan muka fiddo saman a wurin ending cap ɗin, so mukan ɗaura igiya a saman, a saman mu mai ƙulluka, yadda kada ya bi ta ƴar hudar da ke akwai, ya bi, ya ko ma rijiyar ta hwada. To nakan yi ƙulli bisa ƙulli, ƙulli bisa ƙulli saboda me? Saboda, kada idan ƙulli ɗaya ne ƙarami ya haɗa, ya haɗa cikin ɗan, ƴar ƙofa-ƙofar da ake zuro igiya a ɗaure, toh yana iya komawa cikin ƙofai. To amma in aka yi ɗauri bisa ɗauri, aka yi ɗauri, akai ƙulli bisa ɗauri aka ƙara ƙullewa, to in sha Allahu ba za ta faɗa ta koma ciki ba. So ina yin ƙulli bisa ƙulli sosai ma.

Ito gaskiya, yanzu dai kan zamanin kunna kendir ya wuce saboda an samu ci gaban na technology advancement, litulu da ƙwayaƙwai da solar da inverter system sun wadatu, su ba kunna kendir ake ba. Tsamman ba za mu manta ba, mun ɗan je wasu ƙauye, wai ƙauye haka ake yi, so muna so mu gama mu dawo gida da wuri, harɗin dadin mun ranka yin aiki. To a can su suna amfani da irin kendir haka mun saya mun kunna mun ajiye mun ci gaba da yin aikin mu yana ɗan haska mana har da muka samu muka yi aikin nan muka gama. Sannan a lokacin ana ɗanyin sanyi ne mun kunna shi a ɗaki saboda ɗakin akwai duhu. Kudan ko taga ma bai da ita. Ina da taga falo amma can cikin uwar ɗakin babu taga. So mun yi amfani da kendir mun kunna cikin ɗakin. Daidai mun ga haske saboda lokacin muna hira ga sanyi ana yi da an dawo gida da wuri. So mun kunna a cikin ɗakin don mu ga haske muna hira. Sannan kuma ko ba komi ɗan ƙara ɗuma ma ɗakin ya ɗan ƙara ɗumi. So mukan yi amfani da kendir amma sai mu dade bamu yiba. Muna amfani da muna kunna shi amma idan buƙatar hakan ta taso.

To, gaskiya nakan kammala aiki cikin lokaci ta hanyar rarraba aikin ga abokanan aiki. Kai wa ne ka yi kaza, wa ne ka yi kaza, wa ne ka yi kaza. Maimakon a dunƙule wuri guda ana aikin, ana labari, ana hira, ana shewa, a cinye lokacin a wannan gurin. To ni nakan yi amfani da wannan lokaci sai in rarraba aikin. Wa ne ta can ya yi kaza, wa ne ta can ya yi wancan aikin. Misali yanzu ni fulamba ne, idan mun je aiki, maimakon a tsaya wuri guda ana labari sai in ce wa ne kai, tai kai ta silin na bango. Idan sabon wayarin ne za a yi ma toilet kenan. Wannan yariga yana ci silin na bango. Wannan kuma yanzu yana ɗaɗɗaura kayan wayarin yana ɗauko adapter, yana sanya tape da elbow, yana harhaɗawa. Shi kuma wannan ya tafi yana cisilin. Idan kuma akwai dikin wannan ya tafi yana dikin. Sannan to da an gama, da an, sai da wannan zai gama ta silin. Wannan ya gama haɗa kayan wayarin sai a, sai a fara wayarin. Ana wayarin shi kuma wancan sai a sa shi je ya kwaɓo siminti. To sai da zai kwaɓo siminti ya kawo. To aikin ya tafi cin lokaci. Saɓanin a tsaya wuri guda, wane miƙomon kaza, wane yana aiki, yana ba da labari, yana bugun bango, bugun bangon, marabi aiki, rabi labari ana dariya. To idan ina so rarraba aiki a gama shi a cikin lokaci, wannan wasa da dariyad da hilla aje su ake gefe sai a rarraba aiki. Wannan ya ci silin, wannan ya haɗa kayan wayarin, wancan ya kwaɓa siminti. To in sha Allahu, ana, wannan yana gama tasilin, wannan shi kuma kobe su gama lokaci ɗaya ba tare, to zai zama ɗan lokacin dake tsakaninsu da gamawan kaɗan ne. To yana gamawa sai wannan sai ya hau yin wayarin. Yana hawa wayarin daman ga simintican an kwaɓa kawai sai a pace. Ƙasa kuma in akwai aikin ƙasa shi ma ya yi rigin a yi shi. To sai a ga an haɗa aikin cikin lokaci. Saɓanin a zanna ai ta labari, ana hira, ana shewa aikin ma ai ta delaying yauwa. So kuma aka, amma idan aka rarraba aiki to aikin ya fi tafiya. Sannan kayan aiki ma basu cika ɓacewa ba. Ta'un kuna wuri, kuna hura sai a saki wannan abin ba a aiki, a ake da shi ba ƙasa mua ta rufe shi. Amma wurin aiki kowa an san abin da aka ba shi ya tai yana aiki da shi. In ya gama zai zo ya mooo shi ya sa jika in an gama aiki. So aiki ya fi tafiya idan aka, idan aka rarraba mutane. Sannan kuma aka ba kowa ya yafuskanci abin da zai yi cikin, cikin hanzari da natsuwa da kwanciya hankali. So nakan rarraba aiki ta wannan hanya, ta wannan siga domin a samu a cimma shi, a yi shi lafiya, a gama shi lafiya. So amma idan ba rarrabawa aka yi ba zai zamana an yi shiriri ta aikin da ya kamata a gama a ranai tun akwai mutane da yawa to sai ya kwana ma sai an dawo. Sannan kuma an dawo ɗin in ba, in ba dage wa aka yi ba a ƙarshe kuma sai ya kai mutun haddare bai kammala ba. So ina rarraba aiki domin a samu a gama shi ta wuri tare da abokan aiki.

To, duka babu wanda bana so. So amma gaskiya nafi son taxi, duba da yanayin buƙatuna yauwa. Idan ita bus ai akan yi amfani da ita ne domin daukan mutane da yawa. So ko wane in an zo a bus stop na unguwar su ko na kasuwa ko na wani a wannan sai ya sauka. Ita kuma taxi tana iya kai ka inda kake so ma kai kaɗai. Ta shiga da kai lungu da sako da kononi da unguwanni ta kai ka har inda kake so. To don haka a taxi aikin ta daban, a bus kuma aikin ta daban. To a gaskiya a ita nafison taxi, nafison taxi. Saboda za ta kai ni har inda nake so ne. Ita kuma bus za ta ajiye ni bus stop ba, ba ta shiga ƙananan tituna kuma dan ni kaɗai bata doguwar tafiya ta kai ni inda nake so. To nafison tasi. Sannan ita kuma bus inda take da sauƙi, tafi sauƙin kuɗi. Amma ita za a ajiye ka ne kawai inda ake ajiye mafi yawan mutane. To nafi son taxi saboda ni ma'aikaci ne, akwai lokacin da zamu ɗauko kaya, zamu kai sa har gidan da zamuyi aiki. Mu dai bamu iya ɗaukar su da kanmu. So idan ka biyo bas za ta samu wuri bakin hanya ta ajiye ka. To in ta ajiye ka, ba ka da, ba ka iya kai su inda za ka kai su. So amma in taxi ce daga inda ta ɗauko ka da kayan nan har zuwa gidan da zaka je kayi aikin, zata kai ka ta ajiye. Kuma lokacin da zanje banda lafiya kafata namin ciwo, toh idan ga bus ga taxi, toh nafi hawa taxi duk zata kaini har gida, bus kuma zata aje ni. Bakin hanya kaga at least sai, saina nema taxi ko wani mashin haka wani mai mashin ya kai ni gida. So amma in na hau taxi indai cikin gari ne so duk inda nake so za ta kai ni. Ita kuma bus musamman lokacin ina makaranta a FCE kenan Federal College of Education toh za ta ɗauko ni daga makaranta ta kawo mu nan a nan national. Nan cikin gari inda bus stop inda ɗalibai ke tsayawa ta ajiye mu. Toh daga nan ma zuwa gida, sai na hau machine ko nayi trekking, amma idan taxi ceh. Kaman napep ɗin nan idan na hau ta daga makaranta, musamman idan ina biya kuɗi za a kawo ni har gida a ajiye ni. To gaskiya nafison taxi duba da yanayin buƙatu na akan bus sosai da sosai. Haka idan kaje kayi kasuwa, kayo shopping ka ɗauko kayayyaki. Idan bus ce ka hau to iya zata ajiye ka bus stop ne. Amma taxi ta kan kai ka har gida har bakin ƙofar gida idan layin ku na da kyau. Sai ka kirawo yara a shigar ma da kayan da ka siyo har gida, toh duba da yanayin buƙatu dai irin namu na ƴan cikin gari, toh taxi tafi bus ah ɗan amfani. Taxi zata kawo maka kayan ka har gida ba tare da ka sha wata wahala ko ka hau abun hawa sau biyu ko fiye da sau biyu ma.

Eh, ina kallon taurari yanzu. Ko yanzu haka daga ina kallo, a ma'ana da na girma ke nan. Amma idan muna yara muna kallon su sai muna kirga su. Waccan tauce wani yan nau'i ne, wa'incan nau'i ne, hawa yan can bana ka bane, ni ma nau'i ne wa'incan. Muyi ta tarawa daga sama muna cewa nama ne. So muna kallon taurari, kuma yanzu haka da muka girma, idan ka ɗaga kai ka kalli taurari ka kanji daɗi saboda natsuwa da kwanciyar hankali dadad-daren ke nan. So haka a lokacin damuna, mukan fito mu kalli, za muce a idan ka ga taurari ba hadari. Idan kuma babu taurari akwai yiwuwa hadari zai taso a yi ruwa. So idan mutum yana so zai fita, idan ya ɗaga kanshi ya kalli taurari to zai ce a haba in allah ya yadda ba hadari har in je in dawo ma. Amma in dai babu taurarin nan, mutum zai kama ranshi za a yi ruwa. Haka idan muna duba sabon wata, so mukan haɗa mu kalla hada taurari. So gaskiya ina muna ina kallon taurari, amma yanzu na rage ba kamar sanda ina yaro ba. Sanda muna yara makan ta wannan wasan muna ƙirgawa kowa da nashi. So ina kallon taurari.

To, indai wasa ne wanda ni zan yi shi da kaina. Amm, to ni da yake ba mutum ba ne wanda ya cika wasanni haka. To amman dai akwai wani game da ke a wayata na Jumble Words wanda ake harhaɗa waɗawaɗai. Za a kawo kalma, mun kalmomin daban daban za a ɗauko su. Ko in ce a alphabet ɗin daban daban za a sanya su. A alphabet guda bakwai za a ce ka haɗa kalma at least guda sha bakwai, sha takwas wata sha biyar ya danganta. To wata kalmar za ka gan ta tana da words guda uku, wata tana da guda huɗu, wata tana da guda biyu, wata tana da guda bakwai. A haka a haka za ka ta halhaɗa su hakka cike ko-- a kolum kolum ɗin gidajen da ke akwai. Gidaje masu uku ka cike su. Misali kaman wanda za a zo a ce a wani za ka zo ka ga misali a zo a ce an ajiye kal a Jumble Words me kamar a misali kaman wadda zan bada me kamar guda guda me kamar school haka. Za a ajiye O daban, a ajiye L daban, a ajiye wata O ɗin daban, a ajiye S, a ajiye C daban, a ajiye H daban. To a nan wuraren a ciki ai ne ake so mutum ya fidda wannan. To ka ga misali a guda bakwan, tunda ai school tana da guda bakwai ne. To mutum zai zo misali in ka ce su in ka rubuta school, ka jajjawo haka ka haɗa wannan da wannan ya rubuta sch-- ka rubuta school. To kolum ɗin school zai cika. To can kuma akwai inda misali mutum zai iya ɗauko kalma mai ta kalmar loo. To mutum zai iya sa L he ya sa double o. To nan kolum mai uku zai cika. Sannan kuma akwai kalma mai mai ku mai mai word ɗin coo, mai three alphabets coo. To in mutum ya sa C ya sa double o ya sa ta. Shi ma zai iya wannan ɗin ta. Sannan akwai kalma mai mai cool ta a binnan Kenan. To in mutum ya jawo C ya bi O ɗin nan guda biyu daga ƙarshe ya sa L za ta ba da cool. To ni ina yin irin wannan game ɗin. Sannan ina yin game taa ta krush da kuma temple run ta gudu ana tafiya ana kakkaucewa. Sannan ina da game ta mashin wadda ake yi ana yana ana gudun nan ana yar tsere da mutanen da ke cikin game ɗin. To ina jin game irin wannan game ɗin. Su nafi yi a wayata. Dan inna samu lokaci dan ma da dai ma yanzu yayi nauyi na bar sama wayata shi saboda yana da nauyi kuma ban da enough time din da zan yi shi yanzu. Da hay a granted auto mai ɗan mutumin nan wanda ke yawo cikin gari vice city. Ina yin shi. To amma yanzu bani da shi. To amma wanda nake yi ko da safen nan na shiga na buga shi shine wannan Jumble Words ɗin da kuma temple run ina yin su. Sannan ina yin game din Zuma wanda ake harba kaloli na fitowa. To dai ina yin sa gaskiya.

Ah ina wanke tafafi sau ɗaya a sati, wato shine ranar Asabar ko Lahadi, amma na fiyi Asabar in yi guga Lahadi saboda duba da yanayin hidimdumu na da commitments dina da busy na, to na kan yi a wannan lokaci. Dan haka, na fu wanke, ina da iya, a taƙaice dai ina wanke tafafi sau ɗaya a sati saboda gaskiya banda lokaci isasshe wanda zan wanke kaya sau biyu ko sau uku ko sau huɗu a sati kuma ni ba mutum bane wanda da ya sa kaya ya wanke, da ya sa ya wanke a'a, sai na ɗan tara wankin, sai in haɗa rana guda sai in yi su. Dan haka a taƙaice, ni ina wanke kaya ne sau ɗaya a sati, yauwa. Wani satin ma yana iya wucewa ban yi wankin ba, he wani satin ya zagayo, amma in dai lafiya lafiya duk sati in dai ina da lokaci isasshe, duk sati na kan yi wanki. Dan haka, ni ina yin wankina duk mako-mako, duk sati-sati kenan.

Nida yamma idan ina da aiki to har da yamma ina can ina yin aikina. Har da yamma ina aiki. Dan jiya ma hadar da na kai wurin karfe takwas da kusan rabi ina aiki. So idan ya zama na cewar, ah, bani ba busy nakeba, so da yamma nakan je wajen abokaina azanna a yi hirar duniya, a ɗan gaggaisa da mutane. Sai in tafi gida, in ci abinci. Haka sama sama tun da na fi cin abinci can da daddara. Amma na kan danci wani abu haka. So a yi sha'i, in zuwa wurin abokaina a yi hira sannan in je in kwanta. So amman da yayi gaskiya ni da maraice ma yawanci aiki nake yi gaskiya. Aiki nakeyi, sosai in ban komai nake zuwa wurin abokanai a zauna a gaisa. In sha Allah. To amman dai in bani komai in ina aiki ina can wurin aiki na gaskiya kam. Sai na dawo gida, ina dawo gida ban daɗewa. Da na gaji sai in kwanta in huta marai na.

A unguwar mu babban unguwa ce kuma unguwa ce mai asali, mai tarihi, mai manyan mutane sannan kuma mai tsahi a cikinta. Sodan haka kuma sannan unguwa ce wadda take da space na parking space na motoci da kuma space wanda mutum zai iya wucewa da motar shi ya je harkofar gidan shi. Unguwa ce babba, sannan unguwa ce wadda ake yawan zowa ana ɗaurin aure cikinta saboda ta tara family da yawa. To waɗanda suke 'ya'yadaji ko ki ko dabanan suke aiki ba sannan wani gari ko wata unguwa daban. Idan za a ɗaura ma 'ya'yan su aure, akan zo Rafin Daɗi wato unguwar mu ke nan a ɗaura, ah, musu aure. Sannan unguwar mu muna da kansila, muna da mai unguwa, muna kuma da wakili wato wakilin kudu. Unguwar mu Rafin Daɗi babban unguwa ce sosai da sosai. Kuma muna da community mai girma, muna da al'umma masu yawa. Sodan haka unguwar mu babban unguwa ce gaskiya, kam ba ƙarama ba ni a cikin babban unguwana tasu. Sannan unguwar mu muna da magudanar ruwa masu kyau. Ba a pit with, to kwata tana yawo ko'ina. A'a, gyara take unguwar tsabtace. Kwata tana da hanyar ta, ruwa na da hanyar shi. Komai, ah, munayin shi a bisa ƙa'ida. Sannan kuma manya suna gaya ma yara su ji, haka manya suna gaya ma ƙannen su abin su ji. To unguwar mu dai gaskiya kam dai babban unguwa ce. Sannan muna da wurin zubar da shara bola kenan, wadda ba'a zuba shara a ko'ina zuwa ake bola a zubar. Sannan muna da water, ah, point collection. Ko in ce water collection point, inda ake zuwa ana ɗiban ruwa na community. Haka gidaje, maƙwabta masu ri jiya borehole sukan taimaka ma maƙwabtan su da ruwan da za su yi amfani da su. So muna dai da haɗin kai a cikin unguwarta mu gaskiya ba laifi.

Ke mai ina amfani da, ah, mayika kala kala. So ya danganta da yanayin ƙarfin arziki una a wannan lokacin. Idan ina da, ah, kuɗi ina son irin mai haka masu tsada, irin kukubata haka da wani ana cewa karolina da ina amfani da su. Amma idan zamu na ban da kuɗi ina amfani da irin, ah, ƙananan mai haka irin jamila. Da soro, da soron su to actually dai ni gaskiya bani da, akwai kuma wani, ah, mai suna shi vaseline ma kawai sunan shi. Sannan akwai wani prisia duk ina amfani da su. To ni a takaici, ah, banda wanni mai standard one, wanda dan ce gashi ko wannan ina amfani da shi, sai dai wa'yannan suna nan nafi amfani da su. Jamila, prisia da kuma karolina ɗinnan, to suna nan nafi amfani da su sai kokobota. So ina amfani da kokobota so sai wannan sune mayu kana, ah, vaseline da nake amfani da su.

Ina cire takalma a gida sosai ma musamman idan na shigo ɗaki. So nakan ajiye su daga bakin ƙofa in zan shigo ɗaki saboda ba ni yawo da takalma a cikin ɗaki. Sannan ma ko yaro ne ya shigo indai ba ɗan ƙarami ba wanda ake goyo, so ban bari yayi man tafiya cikin ɗaki da takalma. E nakan kiyaye saboda tafiya da takalma a cikin ɗaki yana da matsaloli daban-daban. Saboda anje an yi take take wani ma har kewaye ya shiga wani ya tako wani abun ƙazanta wani abun najasa ne. To mutum ya shigo ya taka ɗaki da shi sai ya ɓata maka ɗaki karshe ma ɗakin warin ya zama bai sallah. Dan haka ni ina cire takalma in zan shiga ɗaki sosai ma saboda takalma ai ba inda ban takawa kuma ba inda bana zuwa da su ba inda ban shiga da su. Ɗaki kuma wuri ne wanda zan zauna ko in kwanta ina zama cikin shi ina kwantawa ina yin ibada ina yin sallah kuma ina ajiye abinci a ciki. So dan haka ba na shiga ɗaki da takalma ajiye su nake yi a waje. Wani ma in zai shigo ina mai faɗa ko da kuwa a shigo a ajiye su a ɗan ajiye su in za a taka kafet a ajiye a'a. Nakan ce a ajiye su can bakin ƙofa wannan shine ƙa'idata. Saboda haka ni ba ina cire takalma in tafi da ƙafa ta cikin ɗaki. Ba ma cikin ɗaki ba ko a gida a cikin gida zan shiga ɗaki ko zan shiga wani wuri dai wanda wurin very neat ne yana da kyau. So nakan cire takalma. Inda nake zuwa ba a da takalmi cikin gida shine inda ba wurin zaman mutane ba ba wurin ibada ba kamar kitchen haka da sauran wuraren da dai dole ma sai da takalmi. So amma indai ba wannan dalilan ba dai inda bai ci kamata a taka da takalmi ba nakan cire in ajiye shi in taka da ƙafa ta.

Shagon da na fi zuwa shi ne shago haka na Provision. Duk cikin shago, shagunan dake akwai na fi zuwa na Provision, saboda kayan provision sune kayan masarufi na rayuwa. Can ne za ka je ka sawo sabulun wanki, sabulun wanka, omo, kilim, makilim, brush. Da duk wasu abubuwa da ake buƙata. Ko maggi ne wanda za ka ci abinci dole shagon Provision za ka je. To a cikin shagunan wanda nake ziyarta domun biya ma kai buƙata babu wanda nake ziyarta a yau da kullum irin shagon Provision. Dan haka. Shagon Provision shine na fi yawan zuwa, shi na fi yawan shiga saboda duk kayayyakin da nake nema na masarufin rayuwa mafi yawanci suna a shagon Provision. Ko da abinci ne ko mutum zai dafa wanda zai ci, yawanci ai Provision wurin mai Provision zai je ya saya. Dan haka shagon da na fi zuwa. Shine Provision kuma ba ni kaɗai ba ma, sauran mutane ma duk inda suka fi zuwa shine Provision. Walau babba ne wurin ko ƙarami, dole Provision mutum za ya je ya yo sayayya. Ko da kuwa mutum zuwa yayi sayayya kayan awo, masara, gero, dawa da sauran su don a sarrafa. Ko wake da gero da sauran su, to dole fa sai ya je shago ya sawo magi, mai, gishiri da sauran su dai yauwa. Shagon Provision shine na fi yawan zuwa, shi na fi yawan shiga saboda duk kayayyakin da nake nema na masarufin rayuwa mafi yawanci suna a shagon Provision.

Jakadai na fi amfani da ja. Eh, na fi amfani da ja saboda jan kalona burgeni so gaskiya a kaloli dai kam. Ba wanda nafison ka matta dan haka ko jaka ta kala ja ce, hakan wallets din ma dani ke amfani domin ajiye kuɗi ta ma ja.

Aha duk gaskiya apps ɗin da na ci kai ba amfanin su a wayata a akwai Opay a ciki. Dan a rana da wuya ban buɗe shi ba sau adadi nake ma buɗe shi. Ina amfani da Opay ina buɗe application na Opay. Ina amfani da Money Paint ina yawan buɗe shi. Sannan ina amfani da wani app na Jumble words game na game ne. To shi kuma ina buɗe shi. Dan a rana nakan buɗe shi a lokaci daban daban. Sannan kuma ina amfani da wato a wani application na nan shima dai game ne. Game ne a temporary sunan shi sosai kuma ina amfani da shi. Sannan akwai Kuru a Akuruza kurush shi shima ina amfani da shi. Akwai Zuma ciki duk ina amfani da su. To wannan sune applications da nake amfani da su domin jan daɗin rayuwa ta.